Aduk lokacin da na samu hutu ina son yin sane a garin kakanni na. Domin garin kakannina gari ne da yake dauke da nau'ikan fure masu tarin yawa da iska mai kyau dakuma yanayi da yake kara inganta lafiyan jikina.

Babbar nasarar da muka samu a aiki shine yadda kwastomomin mu, abokan kasuwancin mu suke samun riba mai tarin yawa kuma suke yin alfahari da mu a kan kayan da muke yi masu inganci ne fiye da na kowa. Wannan ita ce babbar nasara a gare mu.

Kai sosai ma kuwa ina duba daftarin kuɗi a duk lokacin da kuɗaɗe suka shigo mun. Domin sanin yadda ya kamata in tafi kar dasu da kuma abinda ya kamata nayi dasu. Daftarin kuɗi yana taimaka min sosai wurin gudanar da al'amurana sosai da sosai.

Mahaifina shine babban wanda yake ƙarfafa mun baya a duk lokacin da na sa wani agbu a gaba. Ina son mahaifina sosai domin yana bani kwarin gwiwa a duk al'amuran da na sa a gabana. Ba abin da zan ce sai da in ce Allah Ubangiji ya ƙara mai lafiya da kuma nisan kwana mai ɗorewa.

A, a bana raba wilurinda da nake a yanar gizo. Inda nake, inda na buɗe kowane yanar gizo da shi nake amfani bana wani rarrabawa wanda aka sanna da shi, shi kaɗai da shi nake amfani. Bana wani rarraba yanar gizon da nake amfani da shi. Guda ɗaya shi kawai nake amfani da shi a ko da yaushe.

Dangantakarmu da maƙota aba ce da take ƙara min jin daɗi da kwanciyar hankali. Muna zaune lafiya, kowa yana girmama kowa, kowa yana ganin mutuncin kowa, kowa yana taimakon kowa. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai. Ina yin farin ciki da hakan sosai da sosai.

Ina jagorantar mutane ta hanya mai kyau. Nakan zauna da su, in jiyo ra'ayoyinsu, in tambaye su matsalolin da suke fuskanta. Ina jagorantar mutane ta hanyar yi musu shugabanci mai kyau, kula da su tare da nuna damuwa a kan duk abin da ya dame su, share musu hawaye da kuma biya musu buƙata a duk lokacin da hakan ta taso.

Eh sosai ma kuwa, muna da fanka a ɗakin mu. Fankanmu mai kyau ce kuma ta zamani ce mai ƙarfin gaske. Tana ba mu iska sosai kuma iska mai kyau mai daɗin gaske. Muna matuƙar son wannan fankar, domin kuwa tana inganta lafiyan jikinmu. Muna alfahari da ita sosai da sosai.

Na fi son lokaci na yamma a kowane rana domin kuwa lokacine na dawo daga wurin aiki nakan zaura ni kaɗai a cikin lambu, in shaƙata, in huta, in wataya, nakan karanta labarai, nakan yi chatting. A dede wannan lokaci hakan yana matukar burge ni sosai kuma ina jin daɗin hakan sosai da sosai.

Ae ina iya tukin mota. Na iya mota duka, manual da kuma auto. Mota na iyata sosai da sosai kuma na san dukkanan ƙa'idojin da ake bi wurin yin tuƙi. Ina iya karɓa ƙin ƙoƙari na wajen ganin cewa na bi doka da titi da kuma dokan hawa mota da kuma tuƙa mota.

Sosai ma kuwa. Eh muna kulle ƙofa kullum domin ƙofa tana bamu kariya sosai da sosai. A kullum idan zamu kwanta bacci muna rufe ƙofa domin kare kanmu daga dukkan nin wani nau'in abun cutarwa. Walau mutum ko kuma ƙwaro ko kuma dabba. Ƙofa tana taimaka mana sosai idan mun rufe ta domin bamu kariya daga cut daga lafiyan jikinmu.

Ina kammala aiki akan lokaci ta hanyar bin ƙa'idojin wannan aiki cikin natsuwa da kamala. Hakan yana ba ni dama wurin gabatar da komai akan lokaci. Nakan tsara komai bi da bi daki-daki. Wannan tsaranwa da nake yi shi ne yake ba ni dama wurin gama wannan aiki akan lokaci.

Abincin da na fi so shine shinkafa da wake da farin mai. A sa mata salak, a sa mata farin mai da yaji, da kabej, da cucumber da kuma kifi ko kuma ƙwai a kai. Wannan shi ne nau'in abincin da na fi so a rayuwana.

Chocolate, karas, dabino, kwakwa su ne kayan ciye-ciyen da na fi so a rayuwa na. Domin kuwa a duk lokacin da na ke cin su ina samun kaina a cikin wata sabuwar duniya ta musamman. Waɗannan kayayyaki ina matukar alfahari da su da jin daɗi sosai da sosai.

Dambu, koko, rama da zogale, sune nau'in abincin gargajiyan da nafi so a rayuwana gabaki ɗaya. Waɗannan abinci suna matuƙar jin daɗina da su, domin kuwa suna inganta min lafiya na sosai da sosai kuma ina alfahari da haka a rayuwa.

Lamba goma ita ce lambar mu mai albarka. Lamba goma ita ce lambar mu mai albarka, tana matuƙar taimaka mana sosai domin duk wani abu da zamuyi indai muka yi amfani da lamba goma to muna ganin canji sosai a cikin wannan abu. Lamba goma.

Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta, wato bairos domin kuwa a kullum idan na tashi da safe nakan shiga in goge duk wani ƙwayan cuta da yake ɗauke cikin wayata domin hakan ya bani daman yin amfani da wayaaa yadda ya kamata, ba tareda an samu matsala ba.

Ina bayar da ra'ayi a wurin aiki cikin natsuwa, kamala da kuma mutuntawa. Nakan yi amfani da ilimi na, fasaha na da kuma hangen nesa na wurin bayar da ra'ayi na a wurin aiki. Kuma nakan mutunta ra'ayin kowa. Nakan tsaya in saurari ra'ayin kowa, domin in tabbatar da cewa kowa na bashi hakkinsa.

Na fi son, na fi son tufafin auduga. Tufafin auduga ya fi ƙwari. Tufafin auduga ya fi kyau. Tufafin auduga ya fi ƙara lafiya. Sannan kuma tufafin auduga yana inganta lafiya sosai. Tufafin auduga ya fi ɗaukan ido musamman idan aka goge shi, kai wanka ka sa shi kuma ka sa turare. Na fi son tufafin auduga.

A'a, ba na yin aiki bayan lokaci. Bayan lokaci na kan yi amfani da wannan lokaci ne domin hutawa, in hutar da gajiyar da na yi, kuma na yi amfani da wannan lokaci domin nishaɗantar da kaina daga abubuwa daban daban na yau da kullum waɗanda za su sauke mun duk wani hayaniya da yake kaina kuma su ƙara mun lafiya da inganci. Saboda haka ba na yin amfani da bayan lokaci.

Eh, eh ina yin bacci da rana, musamman ranar Asabar da kuma Lahadi. Nakan yi amfani da wannan rana domin yin bacci don kore duk wani gajiya da ke tattare a jikina. Ina matukar jin daɗin hakan sosai da sosai. Baccin rana yana taimaka mun wajen inganta lafiyar jikina.

Eh, ina koyon sabuwar fasaha idan yazo, musamman na zamani. Waɗanda suke tafiya daidai da al'amuranmu na yau da kullum. Fasaha sabo yana taimakawa sosai wurin inganta alaƙar mu ta yau da kullum tare da mayar da duniyar mu sabuwa a koda yaushe. Ina koyon sabuwar fasaha a koda yaushe idan ya zo domin nima in tafi daidai da zamani.

Ina kiyaye kalmar sirri wurin yin amfani da sababbin kafafen aji ma'adanai na sirri. A waya na domin tabbatar da cewa waɗannan sirri nawa suna nan a ajiye wanda ni kaɗai ne zan iya duba su.

Ina kallon madubi sau biyu a rana, da safe sannan kuma da yamma. Hakan yana tabbatar min da yanayin fuska na, lafiyan fuska na da kuma lafiyan haƙora na da kuma kyawun fata na. Ina duba madubi sau biyu a kowane rana.

Na fi son lokacin damuna na kowane shekara, domin kuwa ruwa yana taimaka mana sosai wurin gudanar da al'amuranmu yau da kullum a yi noma. Ƙasa tayi sanyi, noman damuna da noman rani. Nafi son yanayi na damuna na kowane shekara domin kuwa shine yanayi na daban a wurina.

Muna da bokiti guda goma a cikin gidanmu. Bokitai guda goma su ne bokitan da muke da su a cikin gidanmu. Muna amfani da su a ko da yaushe wurin yin wanki, wanka da kuma ɗebo ruwa domin gudanar da al'amuranmu na yau da kullum.

Abu mafi mahimmanci a cikin abokan takata shine taimakon juna, mutunta juna. A duk lokacin da wani abu na farin ciki ya samu abokina nakan taya shi kuma in yi mai murna, a duk lokacin da wani abu ya samu na rashin dadi shi ma nakan yi mai jaje.

Eh, na fi son zama a kan kujera. Na fi son zama a kan kujera domin kuwa kujera tana da laushi, tana ƙara inganta lafiyan jiki na ɗan adam. Idan ka zauna a kan kujera ina yin farin ciki sosai da sosai.

Jakana na kudi launin fari ne domin kuwa nidin maabocin farin abune ina matukar son farin abu sosai da sosai akoda yaushe. Launin jakana launin fari ne, yana son farin abu a ko da yaushe, a kowane lokaci.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Nakan yi amfani da ajiya ta wani ɓangaren wurin ajiye dukannin kuɗaɗena da suke hannuna domin ƙarfafa tsaro na kuɗi na tare da tabbatar da cewa kuɗaɗe na suna wurin daya kamata ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai da sosai.

Eh ina amfani da kunnen waya wato Bluetooth ko kuma Earpiece ina amfani da shi sosai da sosai domin kuwa a duk lokacin da na yi amfani da shi ina ƙara samun ƙarfi na sauti tare da daidaitan jin bayanai a duk lokacin da nake amfani da shi da wayana.

A kullum ina kwanciya bacci da ƙarfe goma na dare. Ƙarfe goma na dare shine lokacin da nake kwana kullum shine daidai lokacin da na riga ya da na gama kammala komai da komai na abun da zan yi a wannan rana, sai in kwanta da zarar ƙarfe goma ta yi.

Eh ina ajiye kwafin bayanai na a kullum a ko da yaushe domin cewa duk lokacin da wanda na rubuta a takarda ya ɓata to ina da kwafin sa a kafafen sada zumunta ko kuma a manhajar ajiye bayanai ta intanet. Ina amfani da kwafin ajiye bayanai na a kafafen sada zumunta da kuma intanet.

Kayan marmari sune abincin da nake ci da safe. Kullum idan na tashi da safe kafin na ci komai, nakan ci kayan marmari. Domin kuwa suna ƙara inganta lafiyan jikina sosai da sosai. Ina son kayan marmari sosai kuma kullum da safe sune abincin da nake ci akoda yaushe.

Karfe goma na safe, karfe sha biyu, sha biyu na rana kullum shine lokacin da nake zuwa kasuwa. Domin kuwa shine lokacin da kowa ya riga ya fito shago kuma masu zuwa siyayya, kostomomina da dukkan sauran abokan mu'amala na suna nan sun riga ya da sun zo. Sha biyu shine lokacin zuwa na.

Ina haduwa da abokan cinikina a kasuwa. A duk lokacin da suka bukaci ziyarata, wasu daga cikinsu waɗanda muka yi mu'amala ta daɗewa tare da su, sukan kira ni a waya domin tabbatar min da cewa za su zo. Kafin su zo, nakan tarbe su, nakan yi amfani da abubuwan da za su ji daɗi domin tarban su.

Ina amfani da man shafawa kiran Nivea domin kuwa yana gyara min fata na. Yana sa fata na tayi laushi, tayi kyau, tayi haske kuma mai ne da yake ƙara fata lafiya sosai da sosai. Yana ƙara lafiyan jiki saboda haka shi ya sa nake son man Nivea.

A duk lokaci, a duk lokacin da rikici ya faru a wurin aikin da nake, nakan kira waɗanda suke rikicin, mutane biyun da suke rikici ko fiye da haka, na zauna da su, na tambaye su domin jin dalilin da ya sa wannan rikicin ya faru. Nakan ji bayanin kowanne sannan kuma daga ƙarshe nakan yi amfani da ilimina, fahimtana, fikira na da kuma ƙwazon da nake da shi wajen tabbatar da cewa na warware wannan rikicin sannan kuma na tabbatar da cewa na yi sasanci a tsakaninsu. Nayi daidaituwa sakanin su kuma ya dawo daidai.

Tufafi fari, kaya fari shine kayan da na fi so a ko da yaushe. Ina son fararen kaya sosai. Ina son farin tufafi, suna burge ni, suna sa ni nishaɗi sosai da kuma farin ciki. Ina son fararen kaya sosai da sosai a ko da yaushe.

Jadawalin aikin mu ana yin sane kashi kashi daga wasu suna farawa daga karfe takwas zuwa karfe biyar na yamma, wasu su fara biyar na yamma zu zuwa karfe goma zuwa karfe shida na safe. Haka abin yake a kullum ana yin abun jadawali zuwa jadawali uku a kowane rana, a kowane lokaci.

Shinkafa, fara da mai da kuma wake. Shinkafa da wake da salak a sa mata cucumber da tumatir da albasa da yaji. Shi ne abincin da yake sa ni na ji daɗi sosai da sosai. Bayan shi kuma sai kuma abinci wato na itatuwa bi ma'ana fruit suna sa ni jin daɗi sosai.

Eh, eh ina amfani da matashin wuya. Domin kuwa a duk lokacin da na yi amfani da shi ina jin kaina a matsayin na daban kuma na musamman. Ina jin dadi sosai, ina farinciki sosai, ina annashuwa da walwala a duk lokacin da nayi amfani da matashin wuya.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci dai dai. Bana saɓa lokaci. Ina amfani da lokacina domin tabbatar da cewa na je aiki a dai dai lokacin da ya kamata. Ina son zuwa wurin aiki akan lokaci. Ina zuwa aiki sosai da sosai akan lokaci. Bana saɓa lokaci. Lokuta da dama kafin lokacin fara aikina ya cika ina kasancewa a wurin aiki.

A'a sosai ma kuwa, wani lokacin da kan kalli inuwa na nakan yi amfani da hakan domin duba lokaci. Musamman a lokacin da babu gogo ko waya a hannu na ina amfani da wannan inuwa nawa domin gane lokaci. Kuma hakan yana burge ni.

Na fi son gidan abinci wanda ake sayar da nau'ikan abincin ciye-ciye wato snacks. Duk karshen sati nakan je wannan wurin cin abinci na snacks in sayi abin da nake so, in ci abin da nake so kuma in sha abin da nake so domin jin daɗina da kuma inganta lafiyan jikina.

Kuɗin wutar lantarki a wata naira dubu goma sha takwas ne, kuma kowa idan karshen wata ya yi sai ya biya wannan kuɗi domin tabbatar da cewa ya bi doka kuma ya amfanar da gwamnati daga abin da gwamnati take amfanar da shi na samar mai wannan wuta kuma ana samun wuta daidai gwargwado.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki, domin kuwa a duk lokacin da na buɗe taga a ɗaki iska tana shigo mun sosai da sosai. Ina samun wani yanayi na daban wanda hakan yake sa ni farin ciki da jin daɗi. Domin inganta lafiyan jikina ina son in ga tagana a ko da yaushe a buɗe musamman lokacin zafi.

Nakan gaishe da mutane ta hanyar haɗuwa da su fuska da fuska, in tambaye su halin da suke ciki, halin da iyalansu suke ciki da kuma ya suke gudanar da al'amuransu yau da kullum. Waɗanda kuma ba ma kusa da su, nakan yi amfani da wayan annuna domin na kira su mu sada zumunta, in gaishe su, in tambaye su hali da kuma yanayin da suke ciki.

Ina yin amfani da tsintsiyar laushi. Tsintsiyar laushi ita ne tsintsiyan da nake amfani da shi. Hakan yana matuƙar burge ni sosai kuma ɗakina ya fi sharuwa sosai. Yana yin kyau. A duk lokacin da na yi amfani da wannan tsintsiyar laushin, ina jin daɗi sosai. Ina jin farin ciki sosai da sosai.

Na fi son miya, kayan miya, zalla da nama dage-dage naman kaza kuma a ciki. Domin kuwa a duk lokacin da nayi miya ina sa naman kaza sosai kuma ina jin daɗi a duk lokacin da hakan ta kasance. Domin jin daɗin jikina, inganta lafiyar jikina da kuma tabbatar da walwalan jikina. Hakan yana burge ni sosai da sosai.

Na fi zuwa shagon siye da siyarwa na al’amuran yau da kullum kamar irin su biskit, a alawa, abinci da kuma kayan sha irin su yogurt, su ice cream da dai sauransu. Sune shagunan da na fi zuwa. A ko da yaushe kuma kullum sai na ziyarci waɗannan shaguna.

Abun da nake tunawa daga lokacina na yarinta shine yadda muka kasance tare da abokaina na yarinta wurin yin wasanni da suke sa mu nishaɗi, wasanni na gargajiya da kuma yadda mukai mu'amala ta girmamawa da mutuntawa tsakanina da abokaina.

Ina magance damuwa ne ta hanyar zaunawa na fahimci wannan dalilin da ya sa na kasance cikin damuwa. A gaba kuma sai inyi iya kar bakin ƙoƙarina domin tabbatar da cewa na guje ma fadawa irin wannan yanayin dana kasance na damuwa. Nakan zauna in yi nazari, in nemi shawarar abokaina, shawarar iyayena da kuma shawarar duk wanda ya isa da ni domin tabbatar da cewa komai ya tafi daidai.

Eh, ina yin amfani da kwamfuta sosai domin kuwa tana taimaka min wurin ai gabatar da ayyukana cikin sauri, sauki da kuma daidaiton al'amura na. Tana taimaka min sosai da sosai shiyasa ni ma nake yin amfani da kwamfuta a kowane lokaci. Ina jin daɗin kasancewar hakan sosai da sosai.

Ina magance matsaloli a aiki ta hanyar zaunawa na fahimci dalilin da ya sa wannan matsalar ya faru, a ina aka samu matsala, wane mataki aka tsallake da har wannan matsalar ta faru. Hakan yana ƙara min ƙaimi da kuma ƙarfafa alaƙa na. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai domin tabbatar da cewa ayyuka na sun tafi dai dai yadda ya kamata.

Sa han nuna, ma'ana sigine ta, yana ɗauke da nau'in sunana na farko. Sa'annan kuma in yi amfani da wani salo na daban wanda ni kaɗai ne zan iya yin wannan sahanin domin tabbatar da tsaro a wannan sahanin nawa. Saboda gudun kada wani yayi amfani da shi a wani wurin wanda ban amince da hakan ba.

Shaƙatawa lokacin hutuna nakan yi amfani da wannan lokaci domin ziyartar wuraren nishaɗi, garden, wurin cin abinci, lambu da dai sauransu. Nakan je tare da iyayena da ƙannena domin tabbatar da haɗin kan familun mu da kuma samar da annushuwa da nishaɗi a zukatan mu.

Na fi son biki na daurin aure wanda za a daura shi a masallaci. Hakan yana ba mu annushuwa da kuma ƙarfin imani a addininmu. Hakan yana matuƙar sa mana shauki a zukatanmu sosai kuma a duk lokacin da za mu je biki mu kansa fararen kaya.

Wasa da abokaina ball, wrestling da sauran wasannin gargajiya domin nishaɗi. Su ne abubuwan wasannin da nake yi a kowane lokaci domin nishaɗantar da kaina da kuma s sauran abokaina da suke tare da ni. Ina farin ciki sosai idan hakan ta kasance. Ina jin daɗi sosai da sosai a kowane lokaci muddin hakan ta faru ko kuma hakan ta kasance.

Muna sadar da bayanai, maganganu da dukan wani sau'in bayani da ake bukata a wurin aiki ta hanyar aikin sakonni ta wurin mutummutumin da yake tsakanin kowane ofis wato masinja, domin tabbatar da cewa kowane bayani an tafi da shi bisa doka da tsari na aiki.

A'a ni dai banda babbar gida, amma iyaye na suna da babbar gida a ciki muke zaune tare da yayye na, kanne na, abokai na, da kuma kakanni na duka a wannan babbar gida duka muke zaune domin gudanar da al'amuran mu na yau da kullum daidai.

Ina yin wanka da safe idan na tashi bacci, ina yin wanka da raa da yamma idan na dawo wurin aiki, ina yin wanka da daddare idan zan kwanta bacci. Wadannan au-wadannan lokuta guda uku sune lokutan da nake yin wanka a kullum, a kowane rana, a kowane lokaci, safe, yamma da kuma dare.

Na fi son, na fi son shayi domin kuwa shayi yakan ɗauki da madara, Milo, Bonvita. Sannan kuma zafin wannan shayi yana warwaran min da hanjin jikina. Yana sa inji ƙarfi sosai. Hakan yana matuƙar burge ni sosai da sosai. Ina jin daɗin hakan.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ina yin amfani da mobile app domin biyan kuɗaɗe idan buƙatar hakan ta taso. Nakan tura kuɗi wa abokaina da suke nesa, 'yan uwana da suke nesa ko kuma ƙannena da yayyena da suka je karatu wani wuri mai nesa ko zan sayi abu ta kafan sada zumunta, nakan yi amfani da kuɗina ta waya.

Ina share ƙura sau uku a rana, safe, yamma da kuma dare idan zan kwanta domin tabbatar da lafiyar jikina da kuma ingancin muhallin da nake zaune. Hakan yana burge ni sosai da sosai.

A'a, na fi son zama a birni. Domin kuwa birni yana dauke da abubuwan nauyuka na zamani, su suke sa nishadi tare da walwala a zukata na ina son ziyartar wurare daban daban na more rayuwa a birni. Sabida haka na fi son zaman birni sosai fiye da zaman ƙauye. Ina son zaman birni.

Nakan shirya ayyuka na, ta wurin tsayawa in rubuta abin da yafi dacewa dani, kuma wanda yafi muhimmanci a gareni a farko. Domin tabbatar da cewa nayi komai bisa tsari da kuma yadda abubuwana za su tafi yadda ya kamata. Ina jin daɗin hakan sosai. Ina farin ciki da hakan sosai da sosai.

Na fi son miya mai zafi. Domin kuwa miya mai sanyi ba ta da daɗi amma miya mai zafi tana da ɗadi sosai da sosai kuma tana ƙara min armashi na jin daɗin cin abinci a duk lokacin da na samu miya mai zafi. Sabida haka a ko da yaushe na ke son amfani da miya mai zafi.

Eh, sosai ma kuwa. Rubutuna yana da matuƙar kyau. Mutane da dama suna yaba rubutuna. Sun ce rubutuna yana da kyau da kuma tsari. Wasu lokutan ma wasu sukan ba ni in yi musu rubutu. Domin kuwa sun ce rubutuna ya fi nasu kyau. Na yi farin ciki da hakan kuma ina alfahari da kaina da kasancewa mai kyawun rubutu.

Eh ina sauraron rediyo musamman idan lokacin labarai ya zo. Wani lokutan nakan saurara sau ɗaya ko sau biyu a rana domin ƙara jin halin da duniya take ciki. Hakan yana matuƙar fara sa ni farin ciki da jin daɗi sosai da sosai. Ina alfahari da haka.

Eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfutana domin tabbatar da lafiyan kwamfuta na da kuma jin daɗin ta. Don gudanar da ayyukana na kwamfuta yadda ya kamata, abisa doka da kuma tsari. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai.

Eh, a duk lokacin da zan tura saƙo, ina sa hannu, a wannan saƙon da zan tura, domin tabbatar da cewa nine wannan wanda ya tura da wannan saƙon, ba wani ba. Hakan yana ba ni farin ciki sosai, da kuma tabbatar da cewa komai nawa, ya tafi dai dai.

Eh ina cin salati a cikin abinci na, hakan yana ƙara inganta lafiyan jikina. Yana sa ni farin ciki sosai kuma ina jin abinci a wani matsayi na daban na musamman adik lokacin da nasa salat a cikin abinci na. Hakan yana sa ni farin ciki sosai.

Eh sosai ma kuwa ina riƙe lema a lokacin da ake ruwa ba dan komai saindan tabbatar da ingancin lafiyar jikina domin kare kaina daga kamuwa daga ƙananun cututtuka kamar sumura, zazzaɓi da dai sauransu. Kuma rike lema yana matukar taimako na sosai da sosai a duk lokacin da ake ruwa saboda haka nake da lema guda uku a tattare da ni.

Eh sosai da sosai. Ina kunna kyandir a gida lokuta da dama, idan zan yi aiki, da kuma sauran abubuwa. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai, kuma hakan yana sa ni farin ciki a lokuta da dama, domin tabbatar da kuma ingancin lafiyar jikina.

Ina wanke tufafi so daya a kowane sati domin kuwa idan ƙarshen sati ya zo ranan asabar nakan ɗauko dukkanin tufafina da nayi amfani dasu a wannan satin na wanke su. Ranar Lahadi kuma sai in goge su. Haka na ke yi a tsari na.

Eh, a duk lokacin da na sayi abu, musamman mai tsada, nakan yi amfani da wannan lamba na QR domin tabbatar da cewa wannan abin mai kyau ne ko mara kyau, kuma domin tabbatar da cewa wannan abun yana da inganci ko ba shi da inganci. Lambar QR tana matuƙar taimako na sosai da sosai.

Ina share ɗakina sau uku a kowane rana, da safe, da yamma sai kuma da daddare idan zan kwanta bacci domin tabbatar da tsaftar muhallina, ingancin lafiyata da walwala na na yau da kullum. Hakan yana taimaka min sosai wurin tabbatar da cewa komai nawa yana tafiya dai dai da tsaftar lafiyan jikina duk ma muhallina.

Launin yashi, launin ash, ash shine launin ƙasan gidanmu. Domin kuwa hakan ya burge mu, shi sa da muka tashi gini, bayan mun gama gini sai muka samu fenti ash da kuma launin fari muka rasa shi a jikin wannan ash ɗin. Hakan yana ɗaukar mana hankali sosai kuma yana ba mu farin ciki.

Ina goge haƙora na sau uku a rana, da safe, da yamma da kuma da daddare idan zan kwanta bacci. Wanke haƙora na sau uku, shi yake ƙara tabbatar mun da cewa niɗin mutum ne mai tsabta, sannan kuma hakan yana inganta lafiyan jikina sosai da sosai. Ina jin daɗin hakan. Ina alfahari da hakan sosai da sosai.

Eh sosai ma kuwa, niɗin na iya ruwa nakan yi iyo a cikin swimming fool ko kuma a cikin kogi a duk lokacin da na ziyarci ƙauyenmu. Hakan yana ba ni nishaɗi sosai da sosai kuma yana inganta lafiyan jikina. Ina alfahari da hakan sosai da sosai kuma ina jin daɗi.

Eh sosai ma kuwa. Kullum ina yin addu'a domin da roƙon Ubangiji na, sannan kuma tare da neman gafaransa a duk inda na mas kuskure ko na mai laifi. Nakan yi addu'a domin neman nasara a rayuwata da kuma biyan buƙatuna na yau da kullum.

Eh, ina yin amfani da tunatarwa wato alam a duk lokacin da zan yi wani aiki mai matuƙar mahimmanci kuma nake cikin uzuri domin tabbatar da cewa wannan uzurin nawa bai katse min aikin da zan yi ba. Ina amfani da wannan lokaci na alam tunatarwa domin ya tunatar da ni aikin da zan yi a wannan lokaci.

A kullum ina rubuta rahoto so ɗaya. Na abubuwan da suka faru a wurin aikina, da kuma kasuwa na. Domin tabbatar da cewa komai nawa, ya tafi daidai. Ina rubuta rahoto a kullum so ɗaya, na abubuwan da suka faru a wannan ranan a gareni.

Ƙwallon ƙafa shine wasannin da nake yi a waje. A kullum idan yamma ya yi nakan fita in yi ball ni da abokai na da kuma sauran mutanen da suke anguwan mu ƙwallon ƙafa shine wasannin da nake yi a waje idan na fita daga gida.

Ina son zama a kan kujera, domin kuwa ina jin daɗi da nishaɗi da annushuwa da farin ciki a duk lokacin da na zauna daidai a kan kujerana. Hakan yana bani farin ciki sosai kuma ina jin daɗin hakan sosai da sosai.

A duk lokacin da zan nemi izini na hutu, nakan yi amfani da rubutu in rubuta a takarda. Sannan kuma bayan na rubuta a takarda sai in shigad da bayanan, da kuma dalilin da ya sa zan je hutu sai na kaiwa wurin shugaban mu na wurin aiki. Domin neman yardarsa, da izininsa da kuma amincewarsa, zuwa tafiya na hutu. Bayan ɗan wani lokaci kaɗan sai a dawo mana da takardar amincewar in tafi hutu.

Ina zubar da shara ta hanyar yin amfani da mazubin shara rufaffe idan na ɗauka nai shara a ɗakina sai in ɗauka in je in zuba a wurin ajiye sharan da na tanada a gida babba. Idan ya cika sai in je in kira masu zubar da shara domin su zubar da shi a wurin da gwamnati ta tanadar domin zubar da shara don inganta lafiyar muhallin mu da kuma rayuwar mu gaba ɗaya.

Ina inganta aikina wurin ganin cewa na yi komai a bisa ƙa'ida, na yi komai a bisa aminci, na yi komai a bisa yarda. Duk abin da na san zai bani matsala bana yin sa. Duk abin da na san zai inganta aikina ina yin sa. Hakan yana matuƙar burgeni, yana sa ni farin ciki sosai da sosai.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman a lokutan zafi domin yin sanyaya zuciya na da kuma sanyaya jiki na. Lokacin zafi ina shan ruwa sosai da sosai. Kusan ko da yaushe shine ruwan sha na a lokacin zafi hakan yana ba ni nishaɗi da inganta lafiyan jiki na.

Na fi son naman kaza kusan ko da yaushe ina cin naman kaza. Naman kaji shine naman da na fi so a rayuwana. Hakan yana inganta lafiyana kuma ina alfahari da hakan sosai da sosai. Ina san naman kaza mai kyau kuma kazan ma na Hausa.

Na fi son zama ba na son tsayuwa, domin yawan tsayuwa yana gajiyar da mutum amma zama kuwa yana sa mutum nishaɗi sosai da sosai tare da inganta lafiyan jikin mutum. Shiyasa a ko da yaushe nakan zauna in ka ga na tsaya to sai dai tafiya nake ko kuma wani abu nake yi wanda dole sai dai in yi a tsaye.

App ɗin da na fi amfani da su sau da yawa a rana shine app ɗin kafafen sada zumunta. Gmail ɗina domin duba saƙonnin da suka shigo mun na wurin aiki. Twitter, Facebook, Instagram, aah WhatsApp, Telegram su ma duka ina yin amfani da su sosai. Sai kuma app na wurin ajiye bayanai na kuɗaɗe na, banki na ma'ana kenan. Sai kuma app mobile phone na wurin kira da nake kiran mutane, su nafi amfani da su.

Idan lokacin ranar haihuwa na ya zagayo, na kan yi amfani da lokacin in gayyaci abokaina. Na siyo cake da sauran abubuwan more rayuwa in yi taya kaina farin ciki. Abokai na da mahaifa na da yan uwana su kan ba ni kyaututtuka domin taya ni murnar ranar haihuwa na.

Launin fari shine launin da na fi so. Ina matukar son fari sosai da sosai domin kuwa shine launi na, yana sa ni nishaɗi, yana sa ni farin ciki, yana jin daɗi sosai da sosai. Ina son launin fari hakan, yana matukar burge ni sosai da sosai.

Muryana yana da ƙarfi sosai. Muryana ya nada ƙarfi sosai da sosai kuma hakan yana sa ni farin ciki da nishaɗantarwa. Ina jin daɗin hakan, ina farin ciki da hakan. Hakan yana sa ni annashuwa sosai da sosai domin kuwa muryana yakan ze duk inda nake son je.

A'a, ba na son abinci mai yaji. Na fi son abinci sama sama, daidai da daidai. Idan abinci yaji ba na sonsa, domin kuwa yakan iya sa ni hawaye ko kuma maƙogaru na ya zafi ko bakina ya ta zafi. Shi yasa ba na son abinci mai yaji da yawa.

Eh, ina iya rera waƙa. Niɗin ma'abocin son waƙa ne sosai da sosai. Ina son kiɗa, ina jin waƙa sannan kuma lokuta da dama ina rera waƙa. Hakan yana bani nishaɗi sosai da sosai. Domin kuwa waƙa wani nau'i ne na farin ciki da ke nuna cewa mutum yana cikin hali na jin daɗi da walwala da farin ciki.

Eh, a kullum ina duba kalanda. Domin kuwa ina amfani da kalanda domin sanin ranar da muke ciki. Hakan yana bani dama wurin aiwatar da abubuwan da na tsara a dai dai wannan rana, domin tabbatar da cewa kome na wayata ya tafi dai dai. Hakan ya sa nake amfani da kalanda a kullum da kullum.

Eh ina iya hawa keke, na iya keke kuma na dade da iya keke, domin kuwa tun ina yaro nake hawa keke. Ina amfani da keke wurin zuwa ɗan karamin wuri wanda bashi da nisa sosai. Nakan yi amfani da keke wani lokacin a karshen sati da yamma domin zagaye unguwa in ga halin da unguwarmu yake ciki.

A'a ni bana tauna goro, bana amfani da goro sam goro abu ne waɗanda tsofaffi suke amfani da shi kuma, yawan yin amfani da shi, yawan cin goro, yawan tauna goro yana kawo cuta ga jikin ɗan adam musamman tsofaffi shiyasa bana amfani da shi domin kare kaina daga kamuwa daga irin waɗannan cututtuka da goro yake sawa.

Eh ina cimma manufa na ta ɓangaren tallace tallace idan akwai wani abu da nake so na cimma. Kuma ina son mutane na duniya su sani. Nakan yi amfani da hanyar yin talla domin tallata wannan abun da nake buƙatar mutane su sani. Wannan shine a ko da yaushe.

Na fi son tagzi domin kuwa ta fi bos sauri. Tagzi ta fi bos gudu sannan kuma babu cunkoso da yawa a jikin tagzi. Shi sa a duk lokacin da na ke son zuwa wuri, musamman idan ina sauri, na kan yi amfani da tagzi domin isa zuwa inda na ke son zuwa.

Lokuta da dama na kan yi amfani da abun da nake da shi in saya abinci in raba sadaka. Domin kuwa sadaka tana taimakawa sosai musamman na abinci tana taimakon wanda ba shi da shi ta ƙara musu lafiya da kuma kare kansu daga kamuwa daga cutar yunwa.

A'a ni bana facin tufafi. Idan kayana ya lalace nakan bayar da shi ga wanda bai da kaya. Wani lokacin kuma idan kayana ya lalace sosai sai in zubar a shara. Haka na ke yi. Sabo na ke dinkawa. Idan ya lalace bana faci.

Na fi son malamin addini na Musulunci, domin kuwa addini shine rayuwar mu. A duk lokacin da ake koyar da ni ilimi na addini, hakan yana faranta mun rai sosai. Ina jin daɗi sosai da sosai. Saboda haka shi ya sa na fi son malami na addini.

Ranar Litinin, ranar Talata, Laraba, ranar Alhamis da kuma ranar Juma'a su ne ranakun da nake zuwa kasuwa. Waɗannan su ne ranakun zuwa kasuwa na, kuma hakan yana taimaka min sosai da sosai don gudanar da al'amura na yadda ya kamata.

Eh ina sanya hula, ina sa hula sosai da sosai. Lokuta da dama nakan yi amfani da hula in sa. Musamman ranar Juma'a, ranar da nake zuwa masallaci, ina sa hula in ɗora ta a kaina ko kuma idan zan je ɗaurin aure ko kuma wani babban taro da yake ɗauke da manyan mutane, nakan yi amfani da hula in sa a kaina.

Eh ina da katin kasuwanci, ina da shida na kasuwanci. Hakan na nufin cewa gwamnati ta san da zamana. Komai nawa da nake yi ina yin sa ne bisa ka'ida doka da kuma yin abin da ya kamata. Wannan shine ina da kasuwanci na tikiti. Komai abin da nake a kasuwanci a hukumance nake yin sa.

Eh, ina rufe bakina lokacin da zan yi hamma. Domin kuwa addininmu ya bamu dama kuma ya koyar damu cewa a duk lokacin da zan yi hamma, mutum ya rufe bakinsa da hannu kuma hannun dama. Bayan haka kuma mukan iya amfani da hannunmu wurin rufe bakinmu domin kare kanmu daga kamuwa daga cuta ko wani ƙwaro da zai shiga bakinmu.

Ina da madubi guda biyu a cikin gida da su nake amfani wurin duba fuska. Ɗaya ina amfani da shi sannan kuma guda ɗaya nakan yi amfani da shi idan ya lalace. Wannan shine madubin da nake amfani da su guda biyu ne, ɗaya a ajiye a ɓuyi, ɗaya kuma da shi nake amfani a koda yaushe.

Eh waya na tana daidaita haske da kanta. Na saita ta a auto. A duk lokacin da na shiga cikin duhu, sai hasken wayan ya ragu sosai. Idan kuma na shiga cikin haske, sai wannan hasken wayan nawa ya ƙaru. Nayi haka ne domin inganta lafiyar ido na.

Na fi son hawa lifti domin kuwa hawa lift ya fi sauƙi sosai. Yafi sauƙin gaske. Babu wahala, ba gajiyar jiki, babu duk wani nau'i na wahalarwa. Shi sa na fi son lift a kan matattakala. Kuma matattakala ta fi ba ni, kuma lift ya fi ba ni nishaɗi.

Abin nishaɗi. A duk lokacin da na ga ana yin wasa na barƙwanci wato drama, wannan drama yakan sa ni nishaɗi sosai da sosai kuma yana bani dariya. Indai na ga ana yin drama ma'ana wasan kwaikwayo to tabbas ina yin dariya kuma dariya nake yi sosai da sosai ba wai kaɗan ba.

Ina ajiye makullai na a cikin keyboards. Wani akwati ne da na tanadar domin ajiye duk wani nau'ikan makullai da nake amfani da su. A duk lokacin da nake son buɗe wani wuri, sai in je wannan cikin keyboards ɗin, in ɗauko mukullin wurin da nake so domin yin amfani da shi.

A'a bana kuka a lokacin da nake yanka albasa. Yajin albasa baya sa ni kuka. Niɗin namiji ne mai ƙarfin zuciya kuma jarumin gaske, shi yi sa duk wani nau'i na yaji baya sa ni kuka. Ina jurewa, ina dakewa.

Eh, ina sa agogo a hannuna. Lokuta da dama nakan yi amfani da agogo in sa shi. Kuma dalilin da yasa nake sa agogo shine domin duba lokaci. Dalili na biyu kuma shine domin yin ado a jikina. Ina son agogo sosai kuma ina da agogo ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku. Suna da tarin yawa sosai. Hakan yana burge ni kuma hakan pashion dina ne.

Ina yanke farce sau uku a duk sati. Idan na yanke farce ranar Lahadi, sai kuma ranar Talata. Idan na yanke ranar Talata sai ranar Alhamis. Idan na yanke Alhamis sai kuma ranar Lahadi. Haka na ke yi a kowane sati. Ina yanke farce na, sau uku a duk sati.